Kana kunna sanarwar app? Eh, ina kunna sanarwar app saboda cewa in san cewa ko wane abu ya shigo, bangaren abubuwan da nake so na application ko kuma waɗansu abubuwa dai masu muhimmanci. Shi sanarwa na app gaskiya yana da muhimmancin gaske sosai. Musamman shi kunnawa da kuke gani idan ka kunna sanarwa na app, shi na sanar da kai muhimmancin abubuwa masu inganci sosai da faɗakarwa. Kuma shi application gaskiya yana da muhimmanci sosai. Kai application suna nan kala da kala. Akwai wanda za ka ga na wasanni ne, wani kuma na fa'idantarwa ne, wani na karatun Alqur'ani, wani kuma na abubuwa dai gasan dai. Bila adadin ba suna nan da yawa sosai. Amma dai application gaskiya wurin kunna shi yana da amfani sosai. Watan shi kunna app da kuke gani yana da matuƙar amfani wurin sanar da kai waɗansu abubuwa. Wanda kake so ka ji bangaren labarai ne, jaridu ne, ya danganta ne da irin shi abun da mutum yake ra'ayi. Idan kana ra'ayin wani abu gaskiya ya kamata ka dinga kunna app. Saboda shi app, saboda shi app da kuke ganin shi abu ne mai kyan gaske. Yana amfanar mutane sosai saboda ko wurin irin application na game, idan an sanar irin sabon game haka ya shigo, to zaka sani idan kana bukata he ka je ka yi downloadin dinsa. Idan ka yi downloadin dinsa gaskiya, mutum idan ya fara buga game na, ka ji yana cikin nishaɗi da annashuwa yana farin ciki. Eh, shi ne dai kai wannan amma shi application dai gaskiya sanarwa eh yana da amfani. Kaman irin dai an sanar sauke wani sabon application haka ko na Alqur'ani, ko kuma na wasanni, ko kuma na bangaren Turanci, ko na Hausa, ko kuma na yaruruka dai gasunan dai, da yawa dai gaskiya. To su ne suke sanar da mu abubuwan da muke yi. In sha Allah kuma abubuwa dai gasunan dai da dama na application. Shi application kunnawa sanarwarsa eh gaskiya yana da amfani. Zaka dinga ganin shi a cikin wani lokaci. Mutum in ka buɗe application dinka, idan ka buɗe application dinka gaskiya eh za ka gan shi gaskiya a ciki. Yana nan, yana ta yi, yana yi, yana yi, yana yi, yana buɗe sabo. Zakaga an sanar da kai. In sha Allah gaskiya abubuwan dai yana da matuƙar amfani gaskiya sosai. Um gaskiya irin wannan abubuwan dai da kuke gani abu ne mai kyau, mai kyan gaske ƙwarai da aniya. Eh gaskiya yana da kyau sosai ace mutum ya kunna sanarwa ta app kuma yana sanin abubuwan da suke wakana.

Yaya dangantaka ku da shugaban aiki? Dangantakar mu da shugaban aiki muna da kyakkyawan dangantaka kuma da farin ciki da annashuwa kuma muna samun daidaitu wurin aiki saboda a wurin aikin ne za ka ga shi shugaban yana sakin fuska yana murmushi idan ka saki fuska ka murmushi za ka ga shi abokin aiki na ƙasa da kai ke nan ya samu. Wannan shugaba ne wanda idan aka ba shi shugabanci zai iya riƙe ta da amana da gaskiya kuma gaskiya. Shi shugabanci shi dangantaka tsakanin ka da shugaba ya kasance yanayin yanda ya sake ma fuska ka ga marau-marau kuma ka ga wani irin za ka ga saboda yana son mutane sosai. Za ki-- za ka ga yana guda ɗan wani abu ne irin na ɗan ba da hannu haka, za ka ga ɗan babba mutane yan kudade wani kuma zai iya siya ma mutane abinci wani kuma zai iya siya ma mutane dai abubuwa dai da dama dai za ka ga wa in su suke. Shi ne za ka ga suna da kyakkyawan alaƙa da shugaban aikin. Shi shugaban aikin za ka ga ya sake yana cikin walwala cikin mutane ba tare da wani ya tsangwameshi ba ko ko wata ko wani ya tsangwameshi aa basa wanan idan kana da idan kana da kyakkyawan alaƙa da shugaban aiki za ku na ɗan murmusa wa kuma ku na cikin annashuwa da farin ciki kuma ku na cikin wadatuwa kuma ku na cikin alaƙantuwa kuma ku na daga cikin dangantuwa. Za ka ga shi shugaban aiki za ka ga shi yana da idan bai sake hannu amma akwai irin wanda za ka ga su mugaye ne ba sa sake hannu. Wasu irin wa'inan yanayin za ka samur tike fuska ba sa so suyi wani sai kaji yana kawo wani ƙa'idodi na banza da na wofi wai baya so. Arena shine shi yasa bai irin wani na abubuwan tu in bansan wainsu ba, wainsu kowane mutum dai da kalan sa dai amani a takaice dai ni. Idan alaƙantuwa na da shugaban aiki Alhamdulillah ba wani matsala muna da alaƙa mai kyau. Muna da dangantakar tuwa mai kyau muna da alaƙa mai kyau cikinmu farin ciki kuma da annashuwa insha Allah. Kuma za ka ga mu muna ta annashuwa muna ta abubuwa dai mai kyau. Eh shine dai kawai alaƙa da shugaban dangantar aiki. Dangantakar mu tsakanin mu da mai aiki ko shugaban aiki ko kuma wani abu.

Yaya kake kammala aiki akan lokaci? Ina kammala aiki akan lokaci, ya danganta da yanayin aikin. Wane irin aiki aka baka kuma ina zaka je. Yanayin nisan wuri kuma yanayin kuɗin mota, ya yanayin abincin da za ka ci, ya yanayin kuɗin aikin gaba ɗaya shine yake alaƙanta cewa za mu tun zai iya aikin akan lokaci ko ko ba zai iya gama shi akan lokaci. Saboda shi aiki da kuke ganin shi aiki yana da matukar kyau mutum ya gama shi a lokaci. Ka ga kai ma kana cikin farin ciki da walwala cewa zaka gama kuma ka tashi wuri ka je wani wuri kuma ka dai da inda kake so. Ka je ba tare da ka takurba ko ka, ka tsinkurba ko kuma ka hargitsu ko kuma ka yi wani munguda ba tare da kai kanka ka cutu ba ko ka cutar da wani. Ka ga kammala aiki yana da kyau akan lokaci. Saboda shi idan ka kammala aiki akan lokaci za ka iya zuwa inda kake so ba tare da ko kana so kaje taɗi. Wani za ka ga yana so ya je gida ɗan samu ya kwanta ya huta. Za ka ga yana so ya je wanka, ya yi wanka ya wanke jiki. Eh abubuwan dai dai ya kamata. Amma idan sai za ka ga ba haka bane. Abubuwa dai da dama gaskiya. Ina gaba haka bane. Abubuwan dai da yake faruwa shine dai kawai shine irin waɗannan abubuwa. Ka yi cikin lokaci zakaga lallai cewa abubuwa dai suna tafiya dai suna tafiya yadda kamata. Eh irin abubuwa nan king ka gane ai. Saboda nima ina ɗan jin barci warin aikatuwa wajen dangantuwa da kammaluwan a cikin lokaci. Eh gaskiya. Alhamdulillahi ko ko ba haka bane. Haka nema na, yanayin yanda kuka ji burya na to ina jin shikenan barci.